Gina dangantaka rma kasuwanci yana da matuƙar muhimmanci, domin kuwa waɗanda kake kasuwanci da su su ne suke gina maka kasuwanci da suke gina masu na so. A dan aka dole a inganta alaƙa.

Daga cikin fina-finai da na fi son kallo akwai na faɗace-faɗace, akwai na labarai na rayuwa, akwai na ƙage-ƙage sannan kuma akwai fina-finan yara da ake ce ma katun.

Ah, mukan yi amfani da jakukkuna mabambanta. Akwai waɗanda akeyi na, ah jakukkuna da ake ratayawa a baya, akwai na riƙewa a hannu, sannan akwai ƙananan jakukkuna.

Nakan tara tsabar kuɗi idan akwai buƙatar haka domin wasu lokuta ah dole a shago ka bawa mutane canji ko in za ka sayi abu ka kai tsaba.

Ba na ci farce ce sabida yana daga cikin ƙazanta. Barime yu a ce a faratunanka akwai ƙazanta kuma kai ta kai su ga bakinka.

Nakan taimakawa mutane da abun da nake da shi. Inma kuɗi ne, inma abinci ne. Sha kowane duk abun da ya kama in bai fi ƙarfi na ba.

Al'ada shine idan ka shiga bayi kana da buƙatar wani abu ka je ka yi buƙatan ka ka fita. Ba'a da buƙatar ka je ka yi ta wasu abubuwa daban.

Mukan karanta jarida amma ba kamar da bane. Da akan sai jarida na takadda yanzu a waya mafi yawanci ake karanta wannan.

Nakan yi ƙoƙarin fara aiki a lokacin da ya kamata a fara shi sannan na kanyia ƙoƙarin ganin ban ɓata lokaci ba na yi abun da ya dace.

Yara su suke da alhakin tsarkake cikin gida. Wasu lokuta su kan yi sau ɗaya a rana, wasu lokuta sau biyu har sau uku ma idan ta kama.

Daga cikin manya manyan nasarori da ake samu a aiki shine cin ma muradi. A da ka ɗu wanda ya ta samu aiki yana buƙata ya kai ga gaci.